Kujeru na suna da daɗin zaman. Misali ace in ka taho daga wurin aiki ka zo ka zauna kan kujerun din. Akwai wani daɗin da za ka dinga ji. Misali ace hannun kujeran, hannun kujeran din za ka samu. Yana da laushi domin an samashi dollop da yawa. Ko nimar da na daɗe ga wurin aiki, in gajiya mai yawa a wurin nake zan zauna na mike jikina kafin na nasamu na je na yi wanka sai na ci abinci.

Eh ina kunna salon baturi saboda dangon kunna wuri lokaci zai sa ni in mance da abubuwa da ya kamat in tuna. Sannan kuma zai sa ni kuma in yi asara sosai shi ya sa ko miya ba na taɓa wasa da kunna salon baturi. Domin salon baturi yana da amfani a guje na matuka amfani sosai. Na kai wajen shekara goma sha biyar ina amfani da salon baturi kuma na san mahimmancin su shi ya sa ba na wasa da kunna hawa.

Eh ina tara tsabar kudi, dalilin da ya sa nake tara tsabar kudi shine wani lokaci zan buƙaci tsabar kudi a abu da ya kamata yin kamar sayayya. Akwai wasu kasuwa dasu ba su amfani da kuɗin da ba tsabar kudi ba, shi ya sa ko min yaya dai ina iyako karin gana tara tsabar kudi saboda shiga irin waɗannan kasuwowi sayayya.

Yadda na ke magance matsaloli a wajen aiki, idan an samu matsala ko tsakanin ma'aikacina da kwastomomi, ko a tsakanin mu ma'aikaci gabaki ɗaya, yadda na ke yi shine zan kira wanda aka samu matsala din tare da su sai in tambaya mene matsalolin ne. Bayan na tambaya mene matsalolin ne sai in lallaji daga wurin mai kuskure, sai in ce masa to wa ne? Kai baka yi daidai ba. Ya kamata in abu ka za ya faru ga yanda ya kamata ka bi dashi. Sannan kuma wanda mai gaskiya kuma zan bashi hauri in ce masa ya yi hakuri, ya riga ya wuce tunda shi yana da gaskiyarsa.

Nafison yanayi wanda hankali na kwance yake, babu takura, babu matsala, babu hayaniya, sai shan iska, in samu ina zaune ina cin abinci, sannan ina da kayan marmarina a gefena, ina jin waƙa, suna kalan yanayi da na fi so sannan kuwa ina cikin yanayi kamar haka baya sani yin mummunan tunani game da rayuwa.

Abincin da na ke ci da safe suna nan daban-daban. Wani lokaci da sassafe na kan tashi na ci ƙwai, soyayye da shayi. Wani lokaci kuma na kan ci soyayyen doya da kuma kamu. Wani lokaci kuma na kan samu ɗumamen shinkafa ko ɗumamen tuwo. Bisa ga abin da ni na ke da shi ne na ke amfani da shi ne in ci da safe.

Yadda nike jiyo zafi shine bana sashi tuna, bana sa tunani a cikin rayuwa na sosai. Dalili da ya sa bana sa tunani sosai cikin rayuwa na saboda na san cewa a rayuwa komai mene ne zai iya faruwa. Shi ya sa idan abu ya faru da ni bana cika jin zafi sosai. Na iya jimrewa domin daman ni na sammanin abubuwa kamar nacin haka zai iya faruwa.

Eh waya na na cika ajiya. Wannan waya da na siya shi gaskiya yana iya kokari da cika ajiya. Wayana na daa ne baya cika ajiya amma na yanzun kan yana cika ajiya. Sha sa ni ke son amfani da shi. Kuma yana rike caji sosai sannan kuma yana iya ajiya a yanar gizo madduka. Waya din kan gaskiya waya mai kyau ne. Company Tecno ne suka gera waya nan.

Eh ina karatu kafin nan kwana. Wani lokaci ina karanta littafin Bible na, wani lokaci kuma ina karanta jarida, wani lokaci kuma ina karanta labarin tatsuniya, wani lokaci kuma ina karanta takardun kasuwanci saboda wani lokaci ya kamata manin ka karanta abubuwan kasuwanci saboda in koyi yadda zan yi kasuwanci in samu riba mai yawa.

Eh ina raba ayuka ga wasu dalili da ya sa nake raba ayuka ga wasu saboda wani lokaci ana iya kawo mana aiki mai yawa wanda kuma in mutum ɗaya ce zai yi ba za a iya gama da wuri ba kuma zai ɓata mana da lokaci sannan kuma ba za mu samu mu cika alakawari kamar yadda muka yi da kwastoma ba. Shi ya sa muna raba aiki ɗin ga wayen su saboda dukkan mu ya zamana kowa ya samu abin yi sannan kuma mu samu mu gama ayukan da wuri.

Da sassafe bayan na farka daga bacci ina gaishe da iyayena. Bayan na gaishe da iyayena, zan je in wanke fuska na, in goge hakora na gaba kiɗiya, in fitar da kayan wanke wanken kwanukan girki. Bayan na gama wanke wanke sai na yi girki. Da na yi girki, ma yara na ban kai musu shiri su samu su tafi makaranta. Tukuna ni sai in dawo in yi shirin in je wajen aiki haka nake yi ko wani safe dana farka.

Eh ina kokari da ajiye kwafin bayaninmu. Dalilin da ya sa nake iya kokari na, na gane ajiye kwafin bayaninmu, saboda wata rana za a iya zuwa ace ina hujjoji ko kuma ina, a, abubuwa da dama kace ka rubuta ka ajiye ko kuma aka yi wanda kace ka ɗauke su ka saka su a cikin rekod. Ya kamata da ma in samu in fito da su saboda a samu fahimta gaba ki ɗaya ga komai da ake yi a gwajin aiki.

Yadda nake haduwa da abokan ciniki shine idan naje wajen kasuwanci na, duk wayanda na same su suka zo sayayya na iya tallata musu ga abun da ni nake gerawa, ga abun da ni nake sayarwa. Sannan kuma zan gaya musu farashin da ni nake sayarwa. Bayan na gaya musu haka suma zan tambaye su, me suke saidawa, sannan su nema ga farashin da ni nake saya, ga farashin da ni nake sayarwa saboda in samu riba.

Eh ina tafiya kasuwanci sosai ma. Ina tafiya kasuwanci jiha jiha ma, saboda idan na je kasuwanci a wajen nake samun ƙarin ilimi, a wajen nake ƙara sanin menene ke tafiya ko menene ke gudanarwa a cikin gari ko a ƙasa. Shi yasa nake fita kasuwanci. Domin kasuwanci a wani gari za ka samu abubuwa suna da araha sai ka je ka saya su, sai ka zo ka sayar da shi da tsada a garin da ƙasan abubuwa suna da tsada.

Ba na jin tsoro kome illa mutuwa shima mutuwan ba wai tsoronsa na ke ba saboda mutuwa ma karan kansa ina jiransa ko a yaushe ne ya zo. Ni abun da na ke tsoro shine kar na talauci a rayuwa shiyasa kullum ina tukuru ina nazari domin in zaurata fama. Shi ne kadai abun da ni na ke ji in ba haka ba bani da wani abun da na ke tsoro in ya wuci talauci.

Wani lokaci ina iya duba saƙonnin aiki sau biyar ko sau shida a rana daya. Dalili yasa nake haka saboda idan ban duba ba wani lokaci za a iya tura min saƙon na cewa ana buƙata a yi sayayya. Kuma idan ban hankali da haka ba sayayya zai iya wuce ni kuma kasuwancina ba zai je mini yadda nake so ba. Shi ya sa ko min yaya dai ina ƙoƙari ina duba bayan kowane minti talatin.

Eh ina cin cittan minci sosai a abinci. Ni gwanin cin cittan minci ne. Dalili da ya sa nake son cin citta saboda citta ni ina son abinci mai yaji. Idan ina cin abinci mai yaji yana sani ina jin ɗanɗano a bakina sannan kuma yana kara bani sha'awan cin abinci da yawa sosai. Shi ya sa ni duk komin yaya za'ayi abinci dai ina son abinci da zafin citta da barkono a cikinsa saboda in ci abincin sosai. In babu kuma ba zan ci sosai ba.

Eh, ina son kallon taurari da dare amma idan ni kaɗai ne bana jin daɗin kallon taurarin ne. Nafiso idan ina kallon taurari ya zama ina tare da abokanai na ko kuma ina tare da budurwa na ko ina tare da mata na. Dalilin da ya sa na fiso in zan kalla ina kallo da mutane saboda in zan in yi imaginations ya zama ina yin tunani game da mu da muke tare din ne na ke kallon farin watan.

Yadda nake neman izinin hutu shine duk da dai ba kowane lokaci bane nake neman izinin hutu, sai in na matsu ina bukatan lokacin in sami iyalai na ko kuma in ina da rashin lafiya ko kuma in na ji gajiya sosai a wajan aikin yanda nake bukatan hutu shine nakan je na sami maigidan mu in ga masa cewa gashi fa jiki ya yi, sami jiki ya gaji jiki ina bukatan hutu. A yayin in uziri in samu in je hutu saboda in samu ƙarin lafiya.

Eh ina cin tafarnuwa sosai kuma ina son kamshin tafarnuwa. Dalilin da ya sa na ke son cin tafarnuwa shine kamshin sa ne yake sa na ke jin daɗi ba kamar ace na sami tafarnuwa a cikin stew aka saka shi. Wani lokaci kuma ina cin tafarnuwa zallansa saboda yana maganin sanyi sannan kuma yana maganin ulcer. Shi ya sa na ke son cin tafarnuwa.

Yadda muke aiki tare da ƙungiyar mu. Ƙungiyar mu ƙungiya ne mai kyau wanda ana da haɗin kai sosai sannan kuma mu muka kalla aiki yama ɗayan mu yawa muka zo mu hadu tare muyi aikin saboda mu samu mu gama da wuri mu samu mu kama hannun mu akan wani aiki kuma shi ya samu muke da haɗin kai a cikin ƙungiyar mu bamu yadda abar ɗaya a baya.

Kalan biredi da nafi so shine biredin Nasara. Dalili da ya sa nafi son biredin Nasarawa domin biredin Nasarawa yana da laushi sannan kuma yana da daɗin ci. Domin kuma in ka same shi da saidin, yana da daɗi. In kuma babu saidin kuma wani lokaci ina ci da buluban ne. Domin ina samu da buluban dinnan ina jin laushin cin biredin din sannan kuma ina jin daɗi yana sa ni in tuna da kwanakin baya da ina makaranta ina ci da ƙoi duka akai.

Ina amfani da sabulun Siri, wani lokaci kuma ina amfani da sabulun Fresher Cool. Su ne kalar sabulu da nake amfani da su. Bayan su kuma ba na amfani da wani sabulu na yi wanka ko kuma na yi wanki. Su ɗin ne kaɗai sabulun da nake amfani da su na wanka. Dalili da ya sa nake wanka da Fresher Cool shine idan na yi wanka ko da ruwan zafi na yi wanka sai inji sanye da min sabulun nan na da sa sanye. Dalili da ya sa kuma nake son Siri kuma shine Siri kuma shi kalar sabulu ne wanda yake jima wa baya narkewa da wuri.

Eh muna addu'a kullum, muna addu'a ma wani lokaci sau biyu a rana, da sassafe bayan mun tashi muna yin addu'a mu gode ma Allah da ya tashe mu rai da lafiya, da kuma zai bishe mu a cikin rana da zamu yi aiki. Bayan kuma mun sake mun dawo daga wajen aiki muna sake muna masa godiya da ya bishe mu a wajen aiki, ya sa mu ka dawowa rai da lafiya, yayin da kuma zamu kwanta mu huce gajiya kuma ya bishe mu, ya sare mu.

Eh ina amfani da ruwan rijiya. Dalilin da ya sa muke amfani da ruwan rijiya shine muna amfani da ruwan rijiya muyi abinci, muna amfani da ruwan rijiya muyi wanki, muna amfani da ruwan rijiya muyi shara kuma muyi mopin gida amma kuma ba mu amfani da shi musa muna amfani da piyowata ne musa.

Eh ina ƙoƙarin sanya safa kullum. Dalili da yasa nake sanya safa kullum saboda lokacin sanyi in ban sanya safa ba sanyi yana shiga ƙafana, har kashina kuma yana illata dani shiyasa komi iya ina ƙoƙarin kiyayewa da saka safa. Inada safa sabi dana siya ma wanda na san satin nan zan fara saka su.

Ina amfani da waya Tecno Spark Tecno Spark 10C ɗin gaskiya waya ne wanda yake ƙoƙari. Yana rike chaji sa annan kuma yana da kamara me haske da shi nike yin Facebook dina dashi nikeyin Whatsapp ya mun duk abubuwan da nike so inyi da waya. Sannan kuma in na shiga yanar gizo yana ƙoƙari da network.

Ina zuwa kasuwa ranar Lahadi. Misali ace kasuwar Marisis na amfani da dama na je kasuwar Marisis saboda suna kaya, suna kawo kayayyaki da araha. Suna kawo kayan gwanjo dinnan da araha wanda masu kyau-kyau mutum inya je zai iya samun kaya a farashin ko dubu ɗaya ko dubu biyu. Shiyasa ina da son zuwa Marisis ranar Lahadi na je na saya kayan sakawa. Amma kuma in je zan je sayan kayan aiki ne kuma ina zuwa ran Laraba ne. Kuma ran Asabar ne ina zuwa saboda in saya kayayyakin abinci ko girki.

Eh inayin ciniki a kasuwa. Duk lokacin da zanje kasuwa wannan kan garantti ne. Ai kasuwa shine ciniki. Idan kana zuwa kasuwa baka ciniki ai fadiwa ne. Yanada kyau idan kaje kasuwa daman kasamu kayi ciniki. Saboda ka saya abubuwan da ya kamata a farashi da zakaji daɗi kuma zakaji eh ba asara ka kai ka cire kuɗi sosai kasaya abubuwa kuma kasayar da abubuwan.

Eh ina kokari da biyan kuɗi ta waya. Dalilin da yasa ina san biyan kuɗi ta waya saboda caji baya yawa. Wani lokaci kuma akwai wasu app kuma suna caji da yawa wanda ba na son amfani da su. Shi ya sa ni a wayan ɗin ma ina da app da nake amfani da su na musamman saboda biyan kuɗi ta waya. Me wani lokaci inka biya kuɗi ta waya zuwa wani waya. Wani lokaci netwok na iya hana shi shigowa akan lokaci. Wani lokaci sai ya ɗauki tsawon lokaci kafina ya shiga wayan wani. Shi ya sa wani lokaci kuma biyan kuɗi ta waya na da hatsari.

Lokacin da na ke jin damuwa, ba abu mai yawa da na ke yi. Abu kalila kawai na ke yi. Abu da na ke yi shi ne, na kan duba ya za a yi na fita cikin yanayi ɗin bayan na duba ya za a yi na fita cikin yanayi na son duba tsawon lokaci kaman nawa ne zai ɗauke ni in fita cikin yanayi maka manaci haka. Bayan na duba tsawon lokaci da zai ɗauke ni in fita cikin yanayi maka manaci haka, ina kwantar da hankali na in nasu inga matsalolin sun wuce lafiya.

Eh, ina jurewa barkono mai yaji. Ni nafi so dama abinci ma mai barkono sosai kuma mai yaji sosai. Dalili da yasa nake son abinci makamancin haka yana bani ɗanɗano. Harshe yana sani kuma yana bani ɗanɗano da sha'awan cin abinci. Ina ci yana sani ina shan ruwa. Shi ya sa nake son cin abinci da akwai borkono ko kuma mai yaji sosai.

Eh ina ƙetare ƙafafu idan na samu waje na zauna. Dalilin da ya sa nake son ƙetare ƙafa hakaɗin nan yana sani ina jin daɗin zama na, yana sani ina jin ƙafa na a miƙe yake, ba wani matsala sannan kuma sai sani ina tunani mai kyau. Babu ma kama ace na samu abun nishaɗi na, ina sha, ina hira ga rediyo ko haka na guga wa ina jin daɗi.

Eh ina cin salati sosai. Ina cin salati ko a cikin abinci, ina cin salati ko zallan shi sannan kuma ina iya yin dambun salati. In samu salati da baburu, da tattasai, da attarugu, da albasa, da yaji, da mai. Ina hada shi ina motsa shi gaskiya. Ba karamin dadin tafiya yake yi ba. Misali ace kana ci kuma baya hagu ba sanye kusa.

Eh ina ƙoƙari da duba kalanda kan gaskiya amma ba kullum ba. Mafi yawan rana da nake duba kalanda shine in misali in ina da abun da zan yi a cikin kwanakin sati da ake ciki ko kuma watanne da ake ciki shine a lokacin can nake iya ƙoƙari ina dinga duba kalanda saboda kar a mance da ranar da zan yi abubuwa da yakamata in gudanar da a rananda ni nake so na gudanar da su. Shi yasa komin ya ina iya ƙoƙari a kwana ɗaya biyu ina duba kalanda amma duk lokacin da in bani da abun da zan gudanar da ba na damuwa da duba kalanda.

Ina taimakawa mutane a hanyoyi daban-daban na iya taimaka musu duk misali yanayin da na sami mutum ne yake ciki shine lokacin da yanayin da nake amfani nayi masa taimako. Wani lokaci idan na tabbatar cewa kana da buƙatar taimakon sutura ne ina taimaka musu da sutura. Ina taras kuma na ma kana da buƙatar taimakon abinci ne ina iya taimakawa da abinci. Ina tabbatar kana da buƙatar taimakon kuɗi ne ina iya taimakawa da kuɗi. Saboda haka ba yan da bana taimakawa mutane amma bisa ga yanayin da ni na same ka ne zan taimaka maka.

Ina share ƙura gaskiya wani lokaci a rana ya kai sau huɗu, wani lokaci yana iya kai sau biyar. Saboda wani lokaci ƙura din yana yi yawa gaskiya, yana fin karfi. Mutum bai yi kokari ya share ƙura ba zai ɓata jikinsa ga baki ɗaya kuma zai kamu da cutar mura. Shi ya sa iya wuya mutum yana kokari ya ga yana shara, yana tsaftace wuri, yana tabbatar cewa wurina da gaske saboda yana magance cututtuka kuma yana hana mutum kamuwa daga cututtuka.

Eh ina amfani da ajiyar yanar gizo. Dalilin da yasa nake amfani da ajiyar yanar gizo saboda wasu abubuwan na da nake amfani dasu kaman kudi da nake amfani dasu ajiyarsu sai a yanar gizo, saboda ajiyarsu ba a yanar gizo ba, bazai taɓa yiwuwa bane. Don amfani da su ma sai a yanar gizo.

Na fitson takalmi pams. Dalili da suna Lafitson takalmi pams saboda pams ne kalan takalma zan idan na saka su ina jin laushi sannan kuma zan iya yin wanka da su, zan iya zuwa wurin aiki da su, zan iya zuwa coci kuma zan iya yawo da shi a unguwa. Abun da yana kison pams yana pams ne kuma nafi so roba pams ne.

Inda nake inganta aikin mu shine ba mu yi wasa a gwajin aikin mu sannan kuma aikin mu ba mu buɗe shi ma jama'a su gani ga baki ɗaya. Inda muna kera abubuwa muna tabbatar cewa muna yin su cikin lungu ne cikin sirri. Bamu yadda a gani sai bayan idan mun gama shi ne muke fitar da su ma a jiya su mutane su kalla.

Eh ina cije farce gaskiya amma ba kowane lokaci ba. Kafin na cije farce na sai na tabbatar cewa na ga farce na a haske yake sannan kuma na fito daga wanka ne. Amma kuma idan ba dai na fito daga wanka ba, ya nuna yana da datti ba na cije farce na saboda na san cewa akwai cututtuka da dama da suke iya ɓoyewa cikin farce wanda idan mutum ya sa bakinsa zai kamu da cututtukan.

Yadda na ke aje takardun aiki shine ina da wardrobe wanda musamman na ajiye kayayyakin aiki dina. So a cikin wardrobe ɗin ina da sashi da musamman na ajiye su saboda sa takardun aikina. Dalili dayasa na yi sa haka saboda idan ban yi sa haka ba zai bani wuya wajen neman takardu aikinsa sannan kuma zai sa ni cikin matsala idan na rasa su.

Eh ina shan ruwan 'ya'yan itace. Dalili da yasa nake shan ruwan 'ya'yan itace saboda akwai ruwan 'ya'yan itace da dama da su suke da matuƙar amfani a jikin ɗan adam. Wanda yake ƙara wa ɗan adam lafiya, shi ya sa nake son shan 'ya'yan itace. Amma kuma ba ko wane 'ya'yan itace ne nake son sha ba duka.

Ni ba kalan kyauta da ba na bayarwa. Na iya bada kyautan kuɗi, na iya bada kyautan sutura, na iya bada kyautan abinci, na iya bada kyautan aiki, na iya bada kyaututtuka dai so da dama. Amma kuma kafin in bada kyaututtuka sai na tabbatar cewa yanayin da ka ke ciki ɗin nan daga gaskene kana buƙata salla kwarai.

Yadda nake ajiye hotunan wayana shine ina ajiye su cikin memorin wayana. Bayan na ajiye su cikin memorin wayana, waɗansu ina ajiye su cikin Google Drive dina. Dalili daya sa nake ajiye su cikin Google Drive dina saboda idan na zo ɗaukan su, zan same su a inda na ajiye su ba tare da sun bata ko kuma sun samu matsala ba.

Ina da son 'ya'yan itace kan gaskiya kwarai kuwa. 'Ya'yan itace da na fi so shi ne na fi son abarba da lemu da ayaba da mangwaro. Domin wayancan abubuwan can sune abubuwa da nake iya samu wa a wurina da arahan saya. Sa'an nan kuma muna shuka shi ma a jiharmu.

Babban nasara da muka samu a wurin aiki shine gwamnati ma ta shaida da aikin mu cewa mu muna yin aiki yadda ya kamata. Sannan gwamnati ta mana alkawari za ta buɗe mana kamfani, sannan kuma ta mana alkawari za ta ba mu, ah, na'ura da muke bukata mu gudanar da aikin mu. Sannan kuma na'urar da za mu yi aiki ya mana sauki.

Na fi son fure fure ja jaye. Dalilin da ya sa nake son fure ja jaye saboda ni kalan mutum ne wanda yake son jan fure tun a kan kanci na. Sannan kuma sai yazo zamana ma mata na ma ita ma tana son jan fure. Kuma yata ta fari ita ma tana son jan fure. Shi yasa ni ma ina son jan fure.

Yanayin ɗakin da na fi so shine na fi son ɗaki da ɗumi amma ba ɗumi sosai ba. Sannan kuma na fi son ɗaki da sanyi wanda kuma ba sanyi sosai ba. Sa'annan ina son a ɗakin in samu akwai kayan sanyi, akwai kayan marmari. Sannan kuma waƙa na bugawa da kuma wutan lantarki. Fanka na ɗan hurawa kaɗan kaɗan.

Ina amfani da intanet a kowane lokaci. Dalilin da yana sa nake amfani da intanet a kowane lokaci shine intanet ne wajen da na ke neman kudi a wurin da ke samo na yi abin da ya kamata, yin samun biya bukatan. Sannan kuma yana da wajen da na ke nishaɗi. Ina hira da abokanai waɗanda mu ke haduwa a intanet muyi mu'amala da juna.

Ni nafi son fanka. Dalilin da yasa nake son fanka shine fanka yana iya hura mutum, baya kawo sanyi zuwa cikin ƙashi. Amma kuma AC yana kawo sanyi har cikin ƙashi, yana kawo wa mutum wani lokaci ciwon pneumonia ko mura. Shi ya sa ni bana son maganar amfani da AC ɗin na. A gida na ma, fanka nake amfani da shi.

Eh ina son buɗe taga a aiki amma sai in zafi ya yayi yawa tukuna nake buɗe taga a aiki. Domin in babu zafi ban ga amfanin buɗe taga ba. Shi ya sa wani lokaci kuma in akwai duhu a ɗaki shi ne na ke buɗe taga domin haske ya ɗan shigo cikin ɗaki shi ya sa na ke buɗe taga. Amma kuma in babu wa'enan abubuwan dinnan ba na damuwa da buɗe taga.

Ina kawo wa gidanmu kullum kullum saboda na san cewa ya kamata ne kuma ya zama mini wajibi in kawo abinci kullum kullum gida. Domin ina da yara sannan kuma ina da iyali da iyaye. Na wanda ya kamata in kula da su. Idan ban kawo kullum ba to ba wanda zai kula da su shi ya sa kullum. Ina nazari, ina sa jiki in je in yi aiki saboda in samu a biya ni niga kawo musu abincin da za su na ci, suna sha sannan kuma suna gode mini. Kuma ina godiya ga Allah da yake buɗe min hanya kullum ina iya samun kuɗi.

Eh ina motsa jiki kullum. Dalili daya sa nake motsa jiki kullum saboda idan ban motsa jikina ba wani lokaci zan ji jikina ya tsami, sani inji jikina na bukatan a ɗan daddanna mini shi. To in kuma matana bata gari bawan da zan samu ya danna min jikina shiyasa ina iya ƙoƙari naga ina motsa jikina. Wani lokaci ina amfani da gujel gujel ne na motsa jiki.

Eh ina son ɗakina yayi haske kullum ma shi yasa kullum ina iya ƙoƙari na, ina share ɗakina ko sau uku uku ne a rana ɗaya. Dalilin da yasa nake son haka saboda in ba mutum bai share ɗakinsa ya haske ba, yana bawa cututtuka da waɗansu kwari da waɗansu datti da waɗansu abubuwa da bai kamata basu shigo cikin ɗaki. Shi yasa yana da kyau mutum komi yaɗai ya tabbatar cewa yana barin ɗakinsa da haske da kuma tsafta.

Eh kwarai ina iya hawan keke, sannan kuma ina iya tuƙa keke. Tun ina ɗan kankani ma ina da keke da nake amfani da shi nake tuƙawa. Ana mini aika na je na siyo, aika na je na yi na biya bukatu. Shi ya sa ni na iya tuƙa keke, ina iya tuƙa keke sosai. Har rigar rigema muke yi na keke tsakanina da abokanaina in za mu je yawo.

Eh, ina kallon inuwa na. Kallon inuwa na kan ya zama mini kamar wajibi ne. Dalilin da yasa nake kallon inuwa na sai abu mai rai ne daman yake iya kallon inuwan sa. Duk abun da bai da rai ba zai iya kallon inuwan sa ba. Shi ya sa ni ina kallon inuwa na. Sannan kuma ina amfani da inuwa na wani lokaci na lissafin lokaci.

Wani lokaci ina cin tuwo da miya aleho, wani lokaci kuma ina cin shinkafa da wake. Wani lokaci kuma ina cin zallan gwaten wake, wani lokaci kuma ina samun abinci garau-garau na ci. Bisa ga dai abin da ni na ke ji na ke so na ci a gwajin aikina shine na ke saya na ci.

Wani lokaci ina tattara su a cikin kwandon zuba shara na ne, idan na tara su in suka taru suka cika, nakan iya zuwa ko bakin kogi na zubar da su. Wani lokaci kuma nake zuwa fadama akwai fadama da yake kusa da gidanmu wanda ana so a cike shi saboda yai hanya a wajen ɗin, ina iya zuwa wurin ɗin in zubar da dattin a wurin ɗin. Haka na ke yi kowane sati.

Eh ina cire takalma a gida amma ba kowane lokaci bane nake cire takalma a gida. Wani lokaci in ina da slippers ina da nake amfani dashi a cikin ɗaki in kuma ba slippers da nake amfani da shi cikin ɗaki bana yarda na shiga da shi cikin ɗaki saboda yana shigar da ƙura da ƙasa cikin ɗaki. So ni kuma bana so haka saboda kiyayewa sai ina yi amfani da silfan ciki na yi tafiya cikin ɗaki.

Ina yin abubuwa da dama kafin na kwana. Ina iya yin karatu, wani lokaci na yi waƙa, na yi rawa, wani lokaci kuma ina kallon wasan ƙwallon ƙafa a TV, wani lokaci kuma ina iya yin bacci mai yawa da rana kafin nayi yamma yayi, sai na sake na samu na yi bacci kuma na dare.

Tuwo da miyan taushe shi yake sani inji daɗi. Wani lokaci kuma dankali da yaji da mai shi yake sani inji daɗi. Amma kuma indai da daddare ne na fi son in samu ɗan wake da taliya. Saboda wa'incan kala abincin mune ta gargajiya wanda mu muka saba shi kuma idan muna ci muna jin daɗin ci.

Eh ina son kallon faduwar rana. Dalili da ya sa nake son kallon faduwar rana saboda faduwar rana yana da wani kalan haske, nashi na musamman da yake badawa lambunin zagansa kamar jaje-jaje kamar ruwan kwai sai gagarayi ya yi kyan gani. Shi ya sa nake son in zauna a bakin kogi da yammana kalla faduwar rana.

Ina fara aiki misalin karfe 8:00 ne da sassafiya a wajen aiki. Domin aiki na in ba a yi sa da sassafe ba, da rana yana iya bada kiyuyan farawa. Shi ya sa komi yaya na iya ƙoƙari na inga na yi sukunin aiki a lokacin da ya kamata saboda in gudanar da aiki na kuma in tashi a lokacin da ya kamata.

Eh ina ƙoƙarin buga rubutu da sauri amma dai ba da sauri sosai, can ba de amma dai komiya dai ina iya ƙoƙari na buga rubutu da sauri. Dalilin da ya sa nake iya buga rubutu da sauri saboda tun lokacin makarantar mu na firamare haka wata malamar mu da take son yi mana karatu sai muna rubutawa. Idan kuma ba ka rubuta da sauri idan ta wuce ba za ta so ta dawo baya ba.

Ina amfani da hannun dama ne. Dalilin da yana sa nake amfani da hannun dama, hannun dama na ya fi ƙarfi sannu kuma hannun dama na shine wanda na fara rubutu a kai da shi. Da jimawa ina amfani da hannun dama ko ƙafa na ma ina amfani da hannun dama ne ni ba bahago bane. Shi yasa gogaggon komai ma me nake yi ina amfani da hannun dama ne na yi.

Yana yi sa hannu muba wai yana da wuya bane, yana da sauƙi sa hannu saboda ya san ni a ka wurin aiki ina amfani da wayo na ne da kuma nawa ilimi in zana yadda zan sa hannu sannan kuma in zana yadda ya kamata sai in sa alamun date a kalanda.

Yadda nake shirya ayyukana, na shirya su bisa ga tsari ne saboda, aa ayyukana suna da yawa sosai idan ban shirya su a inda ya kamata ba. Wani lokaci sai in ɗauki lokaci ma ban yi aiki guda ba. Shi ya sa nake shi shirya su a inda ya kamata. Ina shirya ayyuka da suka fi wuya a farko sai in ɗauki wanda ba su da wuya in sa su a ƙarshe. Wasu dalilai haka shine ina yi amfani da ƙarfina na gama ayyukan da suna gajiyar da mutum in na zo ina yin mai sauƙin ɗin ko ba ni da ƙarfi sosai zan iya yin su.

Malami da nafi so shine Professor M.A Hussaini. Dalilin da yasa nakeson maganan Professor M.A Hussaini shi kalan mutum ne, me bamu shawara yayinda zamuyi mu nemi kuɗi a yanar gizo wanda har wani lokaci yake ce mana a zamaninmu dinnan komai yafi sauƙi sannan kuma hanyar samun kuɗi yafi sauƙi. Shi yana danasani da cewa Allah zai iya maida shi wannan zamanin tamu shima zaiso saboda ya kalla akwai dama da yawa wanda aka kawo mana wanda zamu iya mu nemi kuɗi mu samu kuɗi mu more. Shiyasa yake bamu shawara wajen neman kuɗi.

Yadda na ke sasanta rikici ba wani hanya ne mai wuya wanda za a ce wani abubuwa bane. In misali na samu ana rikici a wurin aiki yadda na ke yi shine, na kira ma'aikaci da su ke rikici ina zauna da su na ji mene ne ke tafiya, mene ne dalilin da ya sa ake rikici. Idan na ji dalilin din, in dalilin da ya kamata dukkansu ne zan musu magana, ina iya musu magana na ce musu to su bai kamata su na yi abu makamancin haka ba. Idan an samu rashin fahimta a junansu ya kamata tunda akwai uban gida a wajen aiki dina, za su zo su sami uban gida ne a guje aiki nan su gaya masa ga abun da yake tafiya, ga rashin yarda da rashin fahimta da ake ciki nan. A samu a fahimtar dasu saboda su gane mene ne yake tafiya saboda kar a dinga rikici a gujen aiki. Saboda gujen aiki ba wurin rikici bane wajen sana'a ne na neman kuɗi da kuma biyan bukata.

Ina da abubuwa da dama da nake tunawa da ga yaro. Abubuwa da nake tunawa da ga yaro shine yadda ni da abokanai na muke zuwa makaranta tare mu taka da ƙafa. Muna waƙa. Wani lokaci bana so na je makaranta sai in dinga kuka amma baba na sai ya ɗauke ni, dole sai ya kai ni. Wani lokaci sai ya goye ni ina kuka yana ya kai ni makaranta. In na zo kuma abokanai na suna kallo na, su dinga min dariya, su dinga ce min ni yaro ne mai kuka domin zuwa makaranta. Suna cikin daya daga abubuwa da nake iya tunawa lokacin da nake ɗan yaro, nake ɗan ƙanƙani.

Labulan mu launin su ja ne da farare. Gaskiya kuma yanayin design na labulen yana da kyau, yana haskaka cikin ɗakin mu. Gaskiya yana burge ni. Saboda haka gaskiya duk wanda ya shigo ɗakin mu ya kalli labulen mu, launin nin kaɗai sun ishe sa ga ya faɗa ɗakin mu cewa ɗakin mu yana da kyau.

Eh, ina shuka tsire-tsire a gida. Dalilin da ya sa nake shuka tsire-tsire a gida, saboda yana iya taimakawa daga magance zafi. Yana iya taimakawa daga magance yanayin zuwan iskar ruwan sama. Sannan kuma yana sa wuri yana sanyi, yana kawo kuma, ahh, rashin zafi a gari.

Yadda nake magance koke-koke gaskiya ba zanyi karya ba. Koke-koke kan so biyu ma nake ga na taɓa magance koke-koke amma yadda na amfani da basira na, na magance koke-koke shine wani lokaci a rayuwa zakaga koke-koke ya shigo wanda kuma kai bakayi sammani ba amma kuma da hakuri ne ake magancewa sai kasan wane irin salo ne zaka ɗauka ka magance wannan koke-koken ɗin. Yanda na ke magance shi shine na ke duba to yanzu wannan koke-koken na yaza ayi in magance shi? In na magance shi yanzu za a samu sauki ko dai ya kamata magance shi anjima? Don koke-koke kala, abunda ne wanda ya kamata ka san lokacin da za ayi magance shi da kuma wa ya kamata ya magance shi.

Yadda nake tafawa da mutane, ina tafawa da mutane bisa ga, ya, ma'amala da muke yi da kai da kuma bisa ga abokantaka da muke da kai ko kuma bisa ga abun da ke tsakanina da kai. Idan abokanai na ne inda muke tafawa da su daban ne. Muna tafawa ne muyi shagali, muyi dariya, muyi maganganu na wasan da muke amfani da shi mu tuna da baya wani lokaci kuma inda kuma ina tafawa da manyan mutane ina ba su respect na su asfa manyan mutane waƴanda suka girme ni. Ina tafawa da kuma yayuna na masu ma bisa ga inda nake tafawa da su daban ne.

Gaskiya abun da yake ba mu kwarin gwiwa a aikin mu shine haɗin kan mu. Ba abun da ya fi mana muhimmanci da abun da ya fi mana daraja a wajen aikin mu kamar haɗin kai da muke yi tsakanin mu, mu ma'aikata da muke wurin aiki. Dalilin da ya sa muke jin daɗin aikin mu ke nan. Muna da haɗin kai, aikin mu na mana sauri, aikin mu na mana sauki sannan kuma muna kammala aiki a lokacin da mu muke shiryawa mu gudanar da aikin mu. Sannan kuma dalili da ya sa da muke yin aiki tare shine ba kowa bane daman zai zamana ya iya aikin ɗin gaba ɗaya. Akwai wanda za ka samu shi yana da nasa ɓangare da ya iya aiki. Wanin mu za ka samu ya iya aiki da sauri. Wanin mu kuma za ka iya samu kuma shi ya iya ba da shawara ne a aikin da ake yi. So idan muka haɗa kan mu muna cin nasara a wajen aikin mu. Abun da yake ba mu karfin gwiwa ke nan a wajen aiki.

Ba na kunna Bluetooth kullum. Kafin na kunna Bluetooth sai ina da waƙa da zan yi connecting ko kuma ina da wanda yake son in tura masa waƙa idan yana amfani da ƙaramin waya. Domin mai ƙaramin waya ba zai iya amfani da xender ba sai dai ya amfani da Bluetooth ya karɓi sakonne ko kuma ya karɓi wakoki da za a turo masa. Shi ya sa ni ba kowane lokaci nake kunna Bluetooth dina ko kuma nake amfani da Bluetooth dina ba.

Eh ina iya rera waƙa gaskiya ina iya rera waƙa ko misali ace yi ina aiki ko ina wanka ko kuma ina dawo gida ina hanya ina takowa daga wurin aiki ina dawo gida ina rera waƙa. Wani lokaci ina iya rera waƙa a cikin zuciya na, wani lokaci kuma nakan iya fitar da murya na ina rera waƙa na ina tafiya kaya na ina jin ɗaɗi ina hutawa na. Kuma ni karan kaina ma ni maribucin waƙa ne.

Eh ina ƙoƙari gaskiya batun sanya tabarau. Dalili da ya sa na ke ƙoƙarin sanya tabarau duk da dai ni ba gwanin sanya tabarau ba ne amma dai ina sanyawa kamin ya ya dai ko da a bayan sati ko bayan wata ma wani lokaci ina iya sanyawa. Saboda haka ina sanya tabarau kuma ina jin daɗin sanya tabarau.

Yadda muke shaƙatawa lokacin hutu shine ni da matana da yarana muna iya tafiya bakin kogi. Idan mun je bakin kogi, mu je mu samu lema da kujerunmu mu zauna. Idan mun je mun samu lema da kujerunmu mun zauna, sai mu samu muna hutu, muna hira, muna shagalin mu, muna jin daɗi, muna shan ice cream namu.

Ba na sa turare kullum amma duk time da dai in ina da wuri musamman wanda zan je cikin jama'a. Na tabbatar cewa dole ne inda zan je dinnan zan shiga cikin jama'a ne. Na iya ƙoƙari na ga na san ya turare a jikina saboda in ƙamshi sannan kuma kar in shiga cikin jama'a ina wari. Bai zai kyautu ace in shiga cikin jama'a ina warin da bai kamata ba. Ya kamata na shiga cikin jama'a in kamshi ne.

Eh ina cin manufar tallace-tallace. Dalili dayasa nake cin manufar tallace-tallace saboda akwai wayansu ayyuka da nake yi kaman na selencio wanda ina kallon tallace-tallace kuma ana bani in-app coins wanda da in-app coins ake bani selencio coins. Shi ya sa na ce ina cin manufar tallace-tallace kuma ina son tallace-tallace.

Lokacin da nake hutawa wurin aiki sai bayan na tashi aiki ƙarfe biyar ko ƙarfe shida daga wurin aiki shine lokacin da nake samu hutu amma kuma hutun cin abinci na kuma yana iya farawa daga ƙarfe sha biyu zuwa ƙarfe sha biyu da minti arba'in da biyar bayan wancan lokacin dai na kuma hutu na takare bana iya yin wani abu kuma in ba aiki ba.

Ina fin zama a kan taburma. Dalili da ya sa nake son zama a taburma, idan na zauna a taburma kuma na gaji gaba ki daya, nakan kwanta kaya na kawai in baci na. Shi ya sa nake son zama a taburma kuma ya fi mini sauƙi. Zan iya zauna, zan iya kwanta. Amma kujera kuma ba kowane kujera bane za ka iya kwanciya a kai. Shi ya sa ni na fi son zauna taburma domin zan iya kwanciya a kai.

Yadda na ke tabbatar da ingancin aiki shine zan kalla cewa masu son aikina suna yawan karuwa. Shi ya sa na ke gane cewa eh, aikina akwai inganci. Sannan kuma in da na ke ƙara ma aikina inganci shine duk inda kostomomi suka yi min magana a kan cewa suna buƙatar ɗinga gera wannan zaman abubuwan da na ke ko kuma in ƙara gera aikin hannuna. So ni ina bin shawarwarinsu in ƙara gera aikin hannuna. Daga in na gera kuma idan na kalla mutane suna kara zuwa, na san cewa eh tabbas dama akwai kuskure a in da na ke yi. Amma yanzu na ɗauki kuskure na na gera kuskurena saboda in ɗinga samun abun da ya kamata.

Eh, ina koyan wata yare. Dalili da yasa nake koyan wata yare saboda zai iya, zai iya min amfani wajan yin magana da mutanen da nake zama tare da su ko da ba yarena ba ne amma zai yi amfani sosai saboda akwai lokacin da na taɓa zuwa wani gari wanda yarensu daban da nawa. Ni kuma yin magana da su ya zama mini da wahala amma da na ɗan bada lokaci na koyi sabon yare. Sannan kuma bai sa yare da nake yi da na manta da su ba. Su na nan har yanzu. Na iya yare daban daban wajan kala huɗu yanzu.

Eh ina bin ƙa'idodin aiki. Abin da yake ƙara bani nasara kenan a wajen aiki kenan. Saboda idan mutum bai bi ƙa'idodin aiki ba yanda ya kamata ba, ba zai taɓa ganin nasara ko cigaba a cikin abun da yake yi ba. Bai taɓa ganin alheri ba. Shi ya sa koma meye ne kake yi ya kamata ka dinga bin ƙa'idodi saboda ka samu ka yi abun da ya kamata a lokacin da ya kamata sannan za ka ci moriyan abun da kake yi ko aikin da kake yi.

Ina amfani da tsintsiyan gargajiya ne wanda muke amfani da ga wasu sanduna ne wanda ake kira su zimare a cikin jeji da su na muke haduwa muka haɗasu muka tattara su guje ɗaya sai mu zo muna yin tsintsiya da shi da su muke amfani muke share datti a gida da su muke share ɗaki ma. Kusan duka ƙauyukan mu na amfani da irin shaƙi yi.

Ina cin abinci da cokali duka ina ci da hannu. Amma yana bambancewa a lokacin kalan abinci da zan ci. Inde tuwo ne ina amfani da hannuna ne, amma idan na ga wayensu sukan suna amfani da cokali masu cito. Amma ni tuwo kan ina ci da hannuna ne, inda zan ci shinkafa ko wake ko dankali ko doya shine nake iya amfani da cokali ko fek na ci abincin.

Ragowar abinci ina yawan ba ma dabbobi ne wani lokaci kuma ina ajiye ma makwabta na in ba su su ci, wani lokaci kuma ina iya shanyawa a rana bisa ga kalar abinci da ya rage ne. Indai abinci da naga kuma zan iya sa wa dabbobi na ina sa mu su. In naga abincin da kuma zan iya ba makwabcina ne ko kuma yara su ci ko kuma almajirai ina iya ba su. Kuma ya zamana wanda za a ajiye a cikin firij saboda ajiya. Amma duka ina iya ajiyewa a firij saboda ajiya.

Ina zuwa buga wasan ƙwallon ƙafa kuma in buga lido tare da abokanai na muna hira muna dariya muna jin daɗi shine abubuwa da na saba yi domin nishaɗi. Woni lokaci kuma muna iya buga wot. Woni lokaci in ba bu wot kuma ina iya zuwa ƙwallon wasan ƙwallon ƙafa ne a kwalba a TV kenan. Saboda na rage lokaci sannan kuma na rage tunani. Na sonyi haka domin abun da na saba yi ne tun ina ɗan kankani.

Eh ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta. Dalili da ya sa nake sabunta shirye-shiryen kwamfuta saboda idan ban sabunta su ba, wa'insu su ba za su yi amfani yanda nake so su yi amfani ba. Sannan kuma wa'insu su kuma ba za su ma yi amfani gaba ɗaya ba. Shi ya sa nake sabunta apps ɗin kwamfutana kowane lokaci. Mafi yawa ma ina sabunta su kowane ƙarshen wata ne.

Ni nafi son miya mai zafi. Duk abincin da ma yana da sanyi ba na cika son ci. Ko da zan ci ba zan iya ci sosai ba, shi ya sa ba na son cin abincin da bai da zafi. Ni nafi son zan ci abinci, ci abinci mai zafi, mai barkono, mai yaji, mai citta minci, mai tafarnuwa saboda irin waƴance abincin ne su suke bani sha'awan ƙarin cin abinci. In ba haka ba ni ba su ba, ba na iya cin abinci da yawa.

Eh ina kwana ciki, ina kwana ciki sosai saboda sauro bana son kwana waje. Amma kuma in lokacin zafi ya yi kuma ina iya ɗaure wa nan in ga na kwana a waje saboda bana son zafi ya illata ni. Domin lokacin zafi mutum kan iya kamuwa da ciwon sanƙarau ko kuma yakan kamuwa da waɗansu abubuwa da bai kamata ba na ciwo lokacin zafi, shi ya sa nake kwana a ciki wani lokaci kuma in kwana a waje bisa ga kalan yanayi da na sami kaina.

Nafi son ice cream ne mai daɗi mai zaƙi sa'annan kuma ina son mai banana flavor. Dalili da yasa na ke son ice cream mai banana flavor shine ni ko a abubuwa da nake son ci ma ni Nafi son ayaba ne shiyasa ni nake son ice cream mai flavor ne ayaba.

Eh, batun duba daftarin kuɗi kam gaskiya ina duba daftarin kuɗi. Saboda wadan su kudin ma a wadan su kuɗi da ma jebu ne ba asalin kudi ba. In ba kayi hankali kana dubawa ba wani zai iya baka ko kuma ya tura maka daftarin kudin da bai ba ayi ragistan sa da gwamnati ba sai yaje ya baka kudin da kuma in kaje kayi amfani da shi za'a kamaka sai a ce kai mayaudari ne. Duk mayaudari suna amfani da daftarin kuɗi da aka taɓa amfani da su, su sake yin wani kuɗi kuma su cutar da mutane.

Abubuwan da nake yi sosai domin ƙara aiki shine, idan kayan aiki sun ragu, wanda zan yi aiki da su sun ragu sosai a wajen aiki. Abin da nake yi shine sa'in je lafkeso, in yi faci faci, in haɗa, ah, aiki da kayan faci faci. Kuma in nayi faci faci da shi, yana ba mu aikin ɗin design mai kyau wanda waensu kwastamomi ma sun fi son wancan ɗin saboda yanayin design da na haɗa pattern daban daban yana da kyau.